Eh me yake yi, me yake ke, me yake ba ku ƙwarin gwiwa, ƙwarin gwiwa a aiki. Abin da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine in ga wuta, ina aiki da wuta saboda yawancin mashin ɗin mu yana aiki ne da wuta. Kuma abin da in ina aiki da wuta ina jin dadi yana bani ƙwarin gwiwa. Dan saboda ina ganin duka mashinan zan yi saurin aiki. Sannan kuma in ga kayan aiki a ƙasa da wanda sai na fita ba, na je na siyo ba ko kuwa na je na yi wani abba gaskiya in na gansu ina jin ƙwarin gwiwar aiki gaskiya. Na farko dai in ga wuta saboda ina amfani da wuta duka mashinan mu. Na yi amfani da manual ba, na yi amfani da na wuta gaskiya ina jin dadi yana bana ƙara ƙwarin gwiwar yin aiki gaskiya. In naga, in naga mashin ɗin mu zan yi amfani da na wuta bana, bana manual ba saboda barin sha wuya zaisa ni saurin aiki gaskiya. Ina so, ina so gaskiya na fison, gaskiya na fison in ga wuta. Wuta na ƙara mun ƙwarin gwiwa gaskiya kuma in ga abokan aiki na duk sun zo. Sosai, sosai in ga abokanan aiki na masu na kusa dai, bawawi kaɗai ban ga kuma akwai wuta, akwai wuta gaskiya bana ƙara mun ƙwarin gwiwar yin aiki. Ina jin dadin yin aiki in ganin abokanai na kuma ga wuta ba wai manual ba gaskiya yana ƙara mun ƙwarin gwiwar aiki sosai da sosai.

Eh ka ga da kai ina yin bacci da rana. Ina bacci da rana naga ba aiki bana yin komai. Wa abin da yake damuna. Kawai zan fara bacci ne amma ina da abin yi gaskiya baran yi bacci ba. In ban da abin yi gaskiya zan yi bacci. Amma in ban da abin yi gaskiya bana bacci da rana amma in dai ban da abin yi ina bacci da rana sosai ma kuwa bacci ma da rana sosai. Ina yi in dai ban da aikin na ɗan huta da rana amma bacci ba mai tsawo ba. Gaskiya ko zan yi bacci da rana gaskiya ba mai tsawo ba. Amma ka ga da ka ina bacci da rana. Zan yi bacci da rana ba mai tsawo ba. Ina bacci da rana ɗan daidai, daidai kuma dole ina bacci. Amma kuma in dai baccin ba bacci mai tsawo ba nake yi bacci rana. Na ɗan kwantan bacci ne da rana.

Haha, abin da nake don nishaɗi, na kan samu wurina zauna, na kallon fim, na kallon fina-finai kenan na ban dariya. Kallon fina-finai na ban dariya, na kallon fina-finai na ban dariya ko kuma na nishaɗi. Gaskiya kaman ma ina kallon fina-finan ban dariya, sukan sa ni nishaɗi kuma ina jin daɗin haka. To haka nake, gaskiya abin da na fi so kenan ke sani kuma nishaɗi idan ka kalla fina-finan ban dariya. Gaskiya suna sa ni nishaɗi sosai kuma ina jin daɗin yin haka. Na ma tsaba da yin haka, abin da ya jan nishaɗi ne. Kuma na kalla fina-finan ban dariya, sannan kuma na zauna can gun da ba kowa, ina cin abin kallo. Yana sa ni nishaɗi sosai, ina so. Kuma ina jin daɗin haka. Toh, eh abin da ya fi sa ni nishaɗi shine fina-finan ban dariya. Na farko kenan, gaskiya yana sani nishaɗi sosai kuma ina son shi. Gaskiya fiye da bayan da yake zaton, ina son shi sosai. Gaskiya. To abin da yake sa ni nishaɗi kenan fina-finan ban dariya shine na farko, amma ina son kuwa ya kosa.

A'a, ni ban da wannan lokacin ba na zuwa gidan fim. In je muyi a gidan fim ko gidan wasa, bana zuwa gidan fim saboda ni bai dame ni ba. Bana son shi baya ra'ayina amma in dai dadde in je gidan fim kullum ina gun aikina dan ni gun aikina shine gun gidan fim dina. Dan ni ina tunanin zuwa gidan fim toh kawai ba ka da aikin yi ne amma kana da aikin yi gaskiya ne ina ganin babu wani amfanin kana zuwa gidan fim. In je ka ganna kawai ni kullum na tashi da safe a ganna a wurin aiki. Ba wani gidan fim ko gidan rawa ko gidan gala. Duk wa'inan abubuwa basa ra'ayina. Gidan fim, gidan rawa, gidan mene ne a duk bana cike bana so. So hakan ni nake. To amma ba san in gannanin in dadde in je wannan gidan fim wanda in na zauna ni kaɗai in shiru bana yin komai. Ina kallon fina-finan ban dariya da nishaɗantar da kaina. Gaskiya gidan fim baya ra'ayina. Gaskiya bana son zuwa gidan fim. Bana ma zuwa gidan fim don bana son shi. Baya cikin lissafina gaskiya. A few, baya burge ni ba ban ma taɓa jin daɗin zuwan shi ba, ban ma taɓa zuwan shi ba. So, ko gidan gala sai dai na wuce na kusa da guraren wani abu ya kawo ni ta guraran, a ce ga gidan, ko gidan gala. To abun da na sani ke nan a kai, amma ban taɓa zuwa.

Burin mu a aiki shine mu sa kostomarmu-- burin mu dai a aiki shine mu sa kostoman mu su ji daɗi aikin da muka yi. Muma mu tsaya mu natsu, mu masu aiki akan lokaci. Sannan kuma aiki akan lokaci, sannan kuma aikin yayi kyau, yayi kyau har musa shi shima ya san eh anyi aiki mai kyau har ya faɗa da kanshi cewa eh wannan aikin ya mai kyau. Shine burin mu a gun aiki, gaskiya muyi aiki mai kyau, muyi aiki akan lokaci. Ba ma ɓata wa kwstoma rai ko kuma da jin ba daɗi akan aiki ba. Shine gaskiya burin mu a gun aiki. Haka muke son muna yin aikin. Ba ma son wani kwastoma ya ji haushi ko kuma mu ma mu ji haushi a gun yin aikin. Mun fi son aikin yayi kyau. Shine burin mu, kar mu sa kwastoma ya ji haushi. Munay aiki mai kyau akan lokaci, muna jin daɗi mun gama aikin shi ma yana jin daɗi an bashi aikin akan lokaci, aiki kuma yayi kyau. To kowa da kowa zai ji daɗi ba mu ba shi ba, kowa zai ji daɗin aikin. To shine burin mu a gun aiki kawai, yauwa.

A'a, ina jagorantar mutane. Na farko de jagoran mutane, na farko ka fara sa gaskiya a cikin jagorantar mutane. Kana so ka jagoranta mutane, farko ka fara sa gaskiya. Gaskiya shine farkon abin da za ka fara yi a jagorantar mutane. Na biyu, ka sa adalci da tausayi. Ba san zuciya. Wani kawai wadannan abubuwan da rashin san zuciya da kuma gaskiya sune zai sa ka jagoranta mutane ba tare da, da tare da samun matsala gare su ba. Ko kuma kai gare ka ma samar ma kanka matsala. Na farko, daman shine gaskiya ka sa tausayi da adalci a ciki. Shine za ka iya jagorantar mutane ba tare da ka samu wani matsala ko wani abu ba. Gaskiya shine jagorantar mutane shine ka sa gaskiya da adalci da tausayi.

Katangon aikina, na ajiye shine a guri mai kyau cikin durowa in sake in kulle. Bana wasa da su. Duk wani abin da ya shafi maganan aiki, takardun aiki na, ina ajiye su da kyau sabida gudun kar a zo a samu matsala ko su ɓace. Soboda na san mahimmancinsu, so bana wasa da takardun aikina. Sabida gaskiya na san mahimmancin takardar aiki. Gaskiya. Tada ajiye su a gu da za'a zo ko a samu matsala ko su ɓace kullum cikin durowa suke a kulle. In zai, in zai amfani da shi, in fito da shi. In kuwa baran amfani in bar da shi, in bar shi a ciki. Bana ajje ruwa kusa da gum ballan ta na ya ɓata shi. Kullum dai ya na gu ajiye mai kyau kuma mai tsaro.

Gaskiya ni bana son kwanan ƙasa. Hollancin na kwana a kan gado ne, saboda ni in na kwanta a ƙasa yana sa ni ciwon baya. A baki ɗaya ranan ma sai na ji ciwo a jikina. Amma in dai na kwanta a kan gado, lafiya ƙalau. Duk sanda nayi kuskure na kwanta a kan ƙasa gaskiya yana sa ni ciwon baya. To na fa san ko da zan kwanta a ƙasa akan abu me laushi wanda zai zama kamar yana matsayin gado ba dai a ƙasa ko kan taburma ba. Na kwanta a kan gado ne me laushi, me kyau. Saura na kwanta a kan gado na fi jin daɗi. Bana kwanta a ƙasa. A ƙasa gaskiya zai sa ni ciwon baya. A baki ɗaya gaskiya ni bana ma'amala marar kwana a ƙasa. Kullum a saman gado ni ke kwana. A bana kwanta a ƙasa. A kan gado ni ke kwana.

Wanda yake ƙanƙama, ni ba asali ma ban ci kasa ana mun ƙafan baya ba. To ni bana so, na fi sanni, kullum na fi sanni nai exercise da kaina na motsa jikina ba tare da wani ai mun ba. Ni da kaina ma na kanyi ma kaina, ni nake yi. Ba wannan wani da yake mun, da kaina nake mawa kaina exercise na motsa ko ta ina, ko ta ina. In mo-motsa da, da ƙafa, da hannuwana, da kaina, da ko ina, ba sai wani ya mun ba. Ni da kaina ma nake yi. To, ba wannan da yake kakkafa mun baya, baya ni da kaina nake yi, sai wani ya mun.

Gaskiya ba na son sa hannu a hannun wani komai, saboda ni sa hannu a wani saƙonni ban sa hannu a kan saƙonni. Idan ma wani abu ma da zan sa hannu a kan saƙonni ba, ma zuwa kusa da guraren gaskiya ban ci ka son sa hannu a cikin wani gun wanin saƙonni ba gaskiya. Ba na sa hannu a cikin gun saƙonni. Wannan da nike kawai ni dai nawa ne shine saƙonni na shine saƙo. Amma da wani saƙo da ba nawa ba bana sa hannu a ciki gaskiya. Gaskiya bana sa hannu a cikin saƙonni. Bana ma damuwa da wani sa hannu a cikin saƙonni gaskiya. Wani saƙo da ba wani abun nan bane ba, bana cika zuwa guraren saboda bana son abun wani saƙonni da za a ce kai ka sa hannu ba kai ka sa hannu ba gaskiya. Bana zuwa ta guraren ban da bana damuwa da shi gaskiya. Wani abun saƙonni bana damuwa da shi bana zuwa kusa.

A'a, ina iya amfani da kwamfuta sosai ma. Saboda na je makarantar kwamfuta sosai. Ina amfani da kwamfuta, ina design, ina abubuwa da yawa. Ina ma da laptop wani sa'an. Kwanakin baya ina da laptop ban da dai da dai da na siyar amma ina iya amfani da kwamfuta sosai ma kuwa. Kwamfuta wani abu ne wanda na daɗe ma da iya amfani da shi dan saboda. Guraren aikina na da akwai shi kuma ni ma na je makarantan shi. To don wannan amfani da kwamfuta gaskiya na iya sosai. Wannan ba wani matsala abu na don saboda wai yin amfani da kwamfuta. Na riga na, na saba da shi. Ko da ma ban je makarantan shi ba ganin shi ma kullum na taɓa yau da gobe ma ya zai sani ma na iya balantana. Kuma na je sosai. Shiyasa duk wani abu a cikin kwamfuta ma bai mun wuya gaskiya. Kwamfuta, na san kwamfuta ko da ban sani ba duka ni na san wa zan sa abubuwa sosai a cikin kwamfuta gaskiya.

Ina, ina, ina, wani abin da ya dauki fataucin, um, tufafi, tufafi, gaskiya ba sana'ana ba ne. Ba sana'ana ba ne wannan sa'a, sai dai in dai ya kama ɗan dai in yi amma ba ya cikin sana'an da na fi yi. Sana'an da na fi yi shi ne printing, dai wayan su abubuwa ne amma gaskiya fataucin tufafi sai dai in ya kama in yi kamar su gwanjo to shi ne amma wai wannan sana'an an ban cika son shi ba amma in ta kama ina yi. Irin dai printing dai wannan abin da ya shafi takardu dai na aiki da takardu. Na fi yin shi amma ina sana'o'in kala kala amma wanda na farkewa a hannu, na farko na shi ne wannan. In wani, gaskiya.

Eh, ni gaskiya a wannan ba abin da zan ce, a da sanda ni ke koyon aiki, dan gaskiya dangantaka na da shugaban aikin, that's da oga na ke nan dangantaka ne mai kyau, ba cutarwa dangantakar mu, sai dai yazo ya saka aiki, abin da wa'insu surrukan-surrukan aiki ya dunga nu nama. Amma gaskiya yanzu ban da wani dangantaka da wani abin nan zan, saboda ni ina nan kamar me, ogan kaina ne gaskiya. Amma da sanda dai ni ke ƙarƙashin, mai gida ko kuma wanda yake shugaba, ko da ni ke ma ƙarƙashin mai gida ni ne duk da haka ni ne shugaban yara, wanda yara masu koyon aiki a cikin yara masu koyan aiki ni ne shugaba. So duk irin wannan abun, gaskiya ba wani matsala, mun samu dangantaka mai kyau mai ƙarfi, wanda kowa daga cikinmu ya ji daɗi, ba wanda zai ce wani an takura me, an muzguna me, ba'a me abin da yake so ba, ko kuma bai ji daɗin yin aiki da mu ba. Mun yi aiki mutane, Ni a yanzu da ni ke, da ni ke cin ƙashin kaina, ba sai na faɗa ba sai dai wani ya yi magana a kaina. Saboda suma ni ma ba wanda zai kawo complaint ya ce bai jin daɗi. Duk kowa da yana jin daɗi ya gode ma Allah. To, koni a da dai shegantaka na da wani abun nan ba ma samun matsala mu da shi dai sai dai fatan alheri. Wanda muma muke koyarwa yanzu muwa mu da su, sai dai fatan alheri da jin daɗi. Kowa na jin daɗin kowa, ba wani takura ko wani abu, wannan ya zagi wannan, ko kuma wannan bai ji daɗin abin da wannan ya mai ba. Sabida yanayin jagorancin da ka ke, kai, gaskiya kowa yana jin daɗi, kuma yana fahimtar abubuwan da ake koya, ma ko sanda muke abun nan kowa na jin daɗin aiki ba takura. Saboda an sami shugaba wanda ba takura, yana son dai ka iya aiki ka sa ido ne a kan.

So nawa nike yanke farce? Akalla dai, akalla yankan farce na ya zamanto irin da sati biyu. Sati biyu dai na yanke farce. Dan sau da wani sa'a, da sati ɗaya nake. Wani sa'a na tuko nayi ni ba mai yawancin wanda farce na ko ƙumba na yake saurin fitowa bane. Sai ya dade amma na iya barin shi zan iya kaiwa wata ɗaya. Ba don sau da in gan shi dai ko ba a yanke ba dai a kankare don yin kyau dai idan. To gaskiya na kan kai sati biyu ma ko kuma ya yi dai dai kuma ba wani matsala, ba tare da wani matsala ba gaskiya. Gaskiya ina yanke farce na kuma yayi dai dai bana samun wani matsala, yayi kyau kuma. In ji daɗi gaskiya ina jin daɗin kafa ina kalla ko ni ina son yanke farce da wuri. Gaskiya dan sau da yanke farce da wuri, zai sa ku yana cikin tsafta, ka yanke na hannu da kuma na ƙafa sabida irin datti zai iya shiga. Kuma in datti ya shiga to ka kuma za ka iya zuwa ka ci abinci. Dan sau da ka ci abinci wannan cutan ya shiga. Sai ya jama wani matsala da ni ne dalilin rashin yanke farcen ka ko kuma yanke ƙumbar ka gaskiya. Ina son yanke ƙumba. To da ni dai nawa bai fitowa da wuri ne, da yana fitowa ma da wuri. Ni ban ƙi in dinga yanke ƙumba kullum ba amma tun da ni sati ɗaya ma bare fito ba. Bare zuwa dai sati biyu na san ya fara fitowa da kyau. Abin da nake yi ke nan gaskiya gun yanke ƙumba ko yankan farce. Ina so sosai. Wallahi, wallahi ina son su sosai yanke farce ko yanke ƙumba. Wallahi.

A'a, gaskiya inganta aikina shine na farko. Inganta aiki dina shine na farko, na farko ka yi amfani da material, nasu kayan aiki mai kyau, ban da cin amana, ban da amfani. Sabida in ka yi amfani da ingancin aiki mai kyau, saboda ka a samu matsala saboda ka a samu matsala. Idan ba haka ba, za a samu matsala. Farko dai ka fara amfani da kayan aiki masu inganci a gurin yin aikin. To amfani da kayan aiki mai inganci a gun yin aiki, yana sa aiki ya zama mai inganci. Na farko kenan, aiki ya zama mai inganci. Yana daga cikin amfani da kayan aiki mai inganci. Sannan kuma aiki zai yi kyau, sannan mai aiki zai ji daɗi, kai da kake yin aikin ma za ka ji daɗi. Don wani tsayin, aka son aiki da ake amfani da kayan aiki mai inganci yakan sa aiki ma kai kanka ba ka jin daɗin aiki, kuma aikin ba zai yi inganci ba. Amma ko da zaran ka yi amfani da kayan aiki masu inganci kuma ka samu wanda suka iya aiki, don dole ka samu wanda suka iya aiki, ko ka yi amfani da aiki ma kayan aiki masu inganci, in ba ka samu wanda suka iya aiki ba. Za a iya samun akasin ingancin aikin bayan kayan aikin ba. So toh yana son ka samu kayan aiki masu inganci, nan kuma ka samu wanda suka iya aiki don saboda in aka yi yayi kyau kuma yayi inganci. Mai aiki ya ji daɗi, kai ma ka ji daɗi saboda gobe ya kawo ma wani aikin saboda aikin ka inganta.

Eh, farko dai ni ban eh ina wani irin yana kunna wuta. Kunna wuta kala ka ne. Kunna wutan NEPA, kunna wuta change over daga wuta zuwa jen ko kuma daga jen zuwa ban ya danganta da irin kunna wuta ko kuma kunna wutan murhu. Wuta kala kala ne. Ni na iya kunna wuta, in an kawo wuta ina iya kashewa, an kawo wuta ina iya kunna wutan murhu ina iya kashewa. So wuta kala kala ne ya danganta, amma kowane irin wuta ina iya kunna shi, ina iya kashe shi in dai wuta ne. So kunna wuta ba matsala ba ko kuma canza daga NEPA zuwa wuta ko kuma daga wuta zuwa jan. Saboda ina iya canza ko kunna wa ko kunna wutan kendir duk ba wanda ma na iya kunna wa kuma na kashe. Wannan ba wani matsala bane a guna don kunna wuta da kashewa. In kunna wuta zan iya kashewa, in kunna wuta zan iya kashewa.

Waa! Kujeru na, baba kujeru na suna da daɗi, ba sa ma musantuwa dan so da kujeru masu laushi ne. Ni ban cika son abu ma mara laushi ba. Ina son abu mai laushi, soboda kujeru masu fom ne kuma masu laushin zama, masu daɗin zama. Wanda imma kaɗan ɗibo gajiyan kama in ba ka yi sa'a ba, za ka iya yin bacci a kai to gaskiya kujeru na suna da nauyi sosai. Wasu na da laushi sosai, idan ka ɗibo gajiyan ma za ka iya zuwa ka kwanta ba ka sani ba ka yi bacci. Gaskiya, ka yi bacci wallahi. Siya kujeru na suna da, suna da daɗin zama, suna da laushin zama gaskiya sosai kujeru na. Kaɗan ɗi, in ka ɗibo gajiyan kama za ka iya zuwa, za ka iya zuwa ka kwanta ba ka sani ba gaskiya, ka yi bacci ba ka sani dan soboda daɗin kujerun gaskiya. Ina son kujeru na.

Eh, habawa kukan zakara? Ni ko nike jin kukan zakara da safe. Kullum ma sai naji. Ba ranar da bana jin kukan zakaru ma ba zakara ba. Sai naji zakara, kukan zakara fiye da guda goma ma a rana, da safe. Saboda muna da kaji, muna da zakaru, so kukan zakara sai na, Kullum naji. Masu kokari ne sai inji indai kuka. Don kowane zakara ai sai kuka yafi so goma ko so ashirin da safe. Yai tayi, ya tayi, ya tayi. Wancen shima yayi, wancen shima yayi. Toh in ka harhada sai ka kusan jin kukan zakara fiye da guda ashirin ma a rana. Indai maganan kukan zakaru ne. Naji sosai fiye da ma yanda ake zata kukan zakaru. Ai kukan zakaru sosai nike ji sosai sosai. Ina jin su kala kalama. Dadan kuka mai tsawo da za kaji wani kukan ma kala kalama ba ma guda ɗaya ba. Dan haka zan so da safe kullum sai naji kukan zakaru kala kala. Ba me kuka da ƙarfi ba, ba me ɗan yin kuka. Ko wanne dai gashi dai kuma zai wuya ka ji kukansu iri ɗaya. Kowa da yanayin da yake kuka shi. Koya ne sai ka ɗan ji bambancin kukan zakara da safe. Ko wanne da irin da yake nashi salon nashi kuka. Ba irin kuka ɗaya suke yi ba.

Eh gaskiya ni bana iya gabatar da rahoto pha saboda ni ba ɗan jarida bane. Gaskiya ɗan jarida shi yake gabatar da rahoto. Ban yi wani abu game da wani aikin jarida, ba zan gabatar da rahoto kuma ko mai aiki a gidan rediyo ko kuma gidan TV. Ni aikina shine aikin hannu. Abin da na sani duk wani abu da ya danganci aikin hannu to za a kira ni a tafarnina shine zan iya. Amma wani abu na game da rahoto ko kuma wani abu gaskiya ba zan iya ba kuma ban da masaniya a kan shi. Sai dai kuma in nan gaba in na samu na koya shi ko kuma na yi shi, na karanta shi a makaranta to shine zan iya. Amma a gaskiya a yanzun ba zan iya gabatar da rahoto ba don so da ba aikina bane kuma ba ni da wani masaniya a kan shi a yanzu haka. To ba zan iya gabatar da wani rahoto ba gaskiya.

Eh, gaskiya shirye-shiryen ayyukana yana da yawa gaskiya. Farko dai, ya danganta da yanayin aikin da kake, to kuma haka za ka yanayin shirin aiki. Don kowane irin aikin da kake yi akwai yanayin shirye-shiryen da ake yi. Na farko, wani in aikin aka kawo ma, wani in kai ne za ka iya ansan kuɗi ka ansa ka siya materiya don kayi aikin. Wani kuma already kai kana da materiyar, wani kuma gyara ne na aikin. Eh, wani kuma gyara ne na aiki. Yanayin shiri da ake min sabida a chama, chama aikin. Toh kowane aiki da yanayin shirye-shiryen da ake, wani da gyara, wani mai gyara ne ko gyara zai yi, dai ya ɗauko kayan aiki ya gyara abun. Wani kuma dole sai yabi mataki mataki, ɗaya bayan ɗaya kamin ya gyara aikin, kamin yayi aikin. Haka shirye-shiryen aiki yake, ko wanne da yanayin shiri. Ni dai shirye-shiryen aikina bai wuce a, in ka kawo mun zan je, je in siya abubuwan da zan haɗa saboda aikin ya zamanto ya kammala yayi kyau. To hakan ne nake yin aikuƙunana. To haka nake yi. To bai wuce haka. To haka ni nake aikina. To yanayin aikin da nake yi bai wuce in ka kawo kayayyakin aikin da zai mun aiki ba. Kamansu, ba dai, dai na faɗa dai dan so da ni kayayyakin aikina na nasan su. Wanda da zaran in zanyi shirye-shiryen aiki na sani ana kawo aiki zan fara shirye-shirye da kayan aiki. Daman shi ne farkon shirye-shirye, ka fara shiryawa da kayan aikukkuwanka.

A gaskiya ni ina bala'in san tuwo sosai fiye da shinkafa. Tuwo ko na meye, ko tuwon masara ne, tuwon albo, tuwon, tuwon amala, tuwo gari, tuwon abu. Ko wanda irin dai tuwo ni bawanda bana so. Gaskiya nafi son tuwo saboda yana mun daɗin ci. Na fi gamsuwa da in ci tuwo fiye da ma wani komai. Gaskiya shinkafa dai sai in ma iya cin shi sau ɗaya a rana. Amma shi tuwo zan iya cin shi a sau biyu a rana. Saboda wani sa'an ma in ƙi cin shinkafan sai dai in ci tuwon gabaki ɗaya a ranan. Ko in ci tuwo saboda ni ina bala'in son tuwo. Ya fi riƙe mun ciki, ya fi kare mun yunwa sosai fiye da shinkafa. Gaskiya ne tuwo ya fi riƙe mun ciki. In na ci tuwo ma sai na wuni. Ban ci abinci ba misali na ci tuwo dai da safe. In na ci tuwo da safe gaskiya sai in wuni. Banyi saurin neman abinci ba kuma na yi aiki daɗaɗɗe. Aikin ƙarfi nake yi. Ina cin shinkafa gaskiya ba zan wani ji daɗin yin aiki ba kuma ba zan yi aiki da kyau kamar inda ya kamata ba. Gaskiya ni nafi son in ci tuwo. Tuwo in ma na sama tuwon dawa. Tuwon dawa gaskiya yana, ina san shi sosai. Saboda ma ance yana ƙara lafiya tuwon dawa. Tuwo ko kuma tuwon aɓu. Tuwon aɓun nan tuwon rogo ke nan ina bala'in son shi shima. Gaskiya sai kuma the best one da nafi so gabaki ɗaya a cikinsu a saman mun sakwara. Tuwon sakwara ina son shi sosai fiye da inda ake zatta. Ina son tuwon sakwara sosai gaskiya.

Ni gaskiya bana jin tsoron komai. Ba abin da nake jin tsoro. Meye ma abin da zai bani tsoro? To ni dai ban ga wani abin ma tsoro ballantana har in ji tsoro. Ni ba abin da yake ban tsoro. Kuma ni a guna daidai ne. Ba wani abin da yake Dame, dame, dame, dame abin tsoro. Wani irin abin tsoro? Abin tsoro na abin ban tsoro da daddare ka gani ka fargita ka gudu ko, ko abin ban tsoro wanda za ka je ka gani ka taɓa ko abin da zai cije ka ko akwai wani abu. Indai ba haka ba, ni ban ga wani ba abin da yake ban tsoro. Tsoro ɗaya ne ko abin da ban gani ba shine ko ta baya na ya same ni amma dai gaba da gaba ina kallon shi. Ni bana jin tsoron komai. Kuma ba irin kamar matanen ba ne, matanan nan ba ne. Za kaji a ce abin da bai kai ya kawo ba, ƙarin gajin tsoron kyankyaso ko ƙarin gajin tsoron ƙadangare ko ƙarin gajin tsoron maciji, ƙarin gajin tsoron gizo-gizo. To duk irin wannan, indai irin wannan tsoro, tsoro ne gaskiya. Ni bana jin tsoron ƙananan abubuwa ko, ko kuma da daddare ka ce bara ka fito ba don kana jin tsoron dare? To duk wayannan abubuwan, ni bana jin tsoron komai.

A'a gaskiya murya ta ba ta da, ba ta da kauri sosai kuma ba ta, amma dai yana da ƙarfi, yes. Bai da kauri amma yana da, umm, kauri kaɗan, ba can kauri sosai ba haka murya. Gaskiya ina da murya amma muryan da nake da shi ba wai murya mai kauri ko wani abun nan. Gaskiya ina da murya ne mai, mai, mai, mai ƙarfi ba mai kauri ba. Gaskiya. Dai-dai murya gaskiya amma haka. Gaskiya, o mun dai san wani irin kaurin murya ba. Kasan akwai wani yana ɗan siririn murya. Ina da murya mai kauri ne gaskiya. Na ɗan dai-dai ne shi ba kauri ba shi kuma ba siriri ba amma kuma yana da ƙara. Ina da ƙarin murya gaskiya.

Ah gaskiya rubutuna, gaskiya rubutuna kwasa ne. Rubutuna barance yana da kyau ba barance kuma baya da kyau ba. Gaskiya yanayin tsarin rubutuna, ina natsuwa ne, ina tsara shi kuma ana iya ganewa a karanta shi. Ba wani matsala tattare da rubutuna. Zaka iya karanta shi kuma zaka gane abin da nake rubutawa. So gaskiy rubutuna barance yana da kyau ba kuma barance baya da kyau ba. A kasaki ina kokari akan rubutuna. So rubutuna ba laifi yana tsaka tsaki ne, shi baya barance yana da kyau barance ban da kyau ba, daidai daidai ne. So ina da, ina kokari don ko gun rubuta ina natsuwa in rubutu a hankali, a hankali da natsuwa da kowaye ya gani, kowaye ya gani ko mara gani ne sosai sosai in ya gani zai gane. Hannan kuma ina rubutu na manya manya ne. Saboda in ka gani ka gane ka karanta ka fahimta abin da ka karanta. Duk kyan rubutu indai ba za ka iya karanta ba, ban iya karanta ba. Kai kan ka ma ba za ka iya karanta ba. Karanta na wani ya karanta ba shi da amfani. To gaskiya rubutuna za ka iya karanta, zan iya karanta da yawa ma mutane da yawa za su iya gani su karanta saboda bana yin rubutu chan ƙananu chan kuma manya manya ɗan daidai dai dai. Suma haka nake natsuwa nake rubuta da kyau da kyau. To ba a samun wani matsala a gun rubutuna ba laifi indai rubutuna ne. Ni ma karan kai na na san rubutan ba laifi, yan daidai daidai ne. Masu kyau kuma za ka iya karanta, zan iya karanta toh gaskiya ina da kyan rubutu ba laifi kuma ba ban da kyan rubutu ba.

Eh, gaskiya ni kuɗin lantarki a wata bana ban sani ba dan saboda ni bana amfani da lantarki wata-wata. Ina amfani da mita ne. So muna amfani da shi sai dai unit muke siya muyi amfani da shi. Maganan wani kuɗin wata-wata sai dai ma wanda basa amfani da mita. Mu da muke amfani da mita gaskiya mu ba ruwan mu da biyan kuɗin lantarki a wata-wata. Abin da ya sa bamu, ba mu biyan kuɗin lantarki a wata-wata saboda mu mita muke amfani da shi kuma mita ba buƙatan ka, ka biya kowa a wata. Kai ne zaka danga in ka so ka sa wutan da zakayi shekara ma kana sha. Ma dan saboda mu muke biya bamu wani iya sa kuɗin da muke shan wutan a wata sai dai duk sanda muka zo dai mitan mu ya ƙare, unit ɗin mu ya ƙare sai mu je mu sa kuɗi a mita amma bamu da wai cewa wai ga shi mu zo mu biya kuɗin wata ko kuwa abana. Wanda su ke biyan kuɗin wata, wutan lantarki su ne wa'inda basa amfani da mita. Mun sai dai mu siya unit, mun ka so mu siya unit wanda zai kai mu wata uku, wata biyar ne na rana ɗaya ma in muka so za mu iya siya muyi amfani da shi an wuce. Na sati biyu, na sati uku. Wa'yan suma su kan siya har shekara. Ya danganta ga yanayin kuɗin da yake cikin aljihunka da zaka siya. Amma wai nu maganan wata-wata, ni ban san kuɗin wata-watan wutan lantarki dan saboda bana amfana shan, bana amfani da, bana amfani da waya kaɗai. Ina amfani da mita ne. To ni saidai in siya unit yin amfani da shi.

Ba ayi ba. Eh, ina kiyaye kalman sirri. Ni gaskiya ba mai mutum bane ne, mai magana ko da yaushe. Abin da ma bana cika surutu. Dan ni na lura da yawan surutu shi yake sa ba ra ka kiyaye kalman sirri ba. So ban cika son magana ba to in kana so rigakafi na farko kiyaye kalman sirri shine kar ka cika magana sosai. Duk yawancin mai magana sosai, mai surutu sosai bai kiyaye kalman sirri. Ni dai ina kiyaye kalman daidai iya gwagwado ina kokari. Ina kiyaye kalman sirri sabida ban cika son surutu da yawa ba. Bana cika magana sai dai wanda ya kamata. Abin da ya kamata in yi magana wanda bai kamata in yi magana ba, ba ruwa na a ciki. To ni ina tunanin ko wannan kaɗai ya isa ya zama rigakafi gani da kiyaye kalman sirri. Dan in aka gaya mun, baran gaya ma kowa ba sai dai wannan ɗinnan na bar shi a cikina. To yana da kyau wannan shine kawai abin da za ka iya kar ka zama mai surutu. Ka zama mai kiyaye bakinka. In an gayan ma magana, kar kai sauri kai ta magana. Da zaran kana magana bara ka san sanda za ka ɗauko wannan kalman sirrin ƙasa a cikin maganan ka ma. To ni dai a ganina dai kawai wannan kiyaye surutu da kuma zama a gurare mutane ko kuma abin da za ka idon ka ya gani bakin ka ya ƙasa shiru sai ka yi magana. To du yana sa ka ƙasa kiyaye kalman sirri. Ni ba komai ba ne, ni ke gani na yi magana ko na ce kome. To in naga abin da bai dame ni ba bana cewa komai wanda kuma ya shafe ni, shi ne nake magana a kai. To da kuma in ba a kira ka abu ba kaje ka tsoma kanka a ciki. To da zaran ba a kira ka abu ba ka dinga kiyaye kanka kar ka sa bakinka. Kakka kusa da guraren ka bari in ya zo an kira ka sai kai magana. To du irin wayannan abubuwan yana sa ka ƙara kiyaye kalman sirri. Don shi kalman sirri in dai za ka ba in kana so ka nima wanda za ka ba ma wa sirrin ka, ka nima wanda bai da surutu da yawa. Da zaran ka samu ko me surutu sirrin ka kaman ya zama ba sirri ba. Ya zama kawai kaman an gama jin sirrin sirrin nan ya riga ya zama gama gari. Ko wa sai ya san ka ba da sirrin ka ya zamanto ya lalace ba sirri ba ne ba kuma. To in za ka nima me sirri gaskiya ka nima wanda bai cika magana ba kaman ni gaskiya ban da magana kuma ina kokararin rika sirri daidai gwargwado daidai iya gwargwado na ina riƙe sirri.

Aha a haba ni da ina amfani ko da, da sauro net gaskiya abin da ya sa nace ina amfani da shi sabida ni mai zuwa Kano ne saboda kuma mu a a can Kano wanda nake zuwa gaskiya suna da sauro raye sosai. To dole ina amfani da shi, ina tafiya, ina tafiya da shi a jaka amma ko ninan a Kaduna da nake, gaskiya mu bamu da cika sauro sosai amma duk da haka nakan ɗansa sabida tsare kaina daga ƴan ƙananan tsirarin sauraye. Sabida cizon sauro gaskiya bai da kyau yana ya kan kawo illa ga jikin mutum na farko cizon sauro kan kawo zazzaɓi, zazzaɓin cizon sauro ana magana akan shi gaskiya bai da kyau yana taɓa lafiyar mutum ko kuma yasa ka, ka zamanto ya cije ka duk ƙulalai sun fito ma a jiki kai ta suse suse. Gaskiya ni bana so to sabida haka ina amfani ko da sauro net sabida yana bala'in kiyayeni daga lafiyan jikina. So ina son wannan sauro net ɗin sosai. Ina ma da shi ba ɗaya ba, ba biyu ba in wani ya fara tsufa sai na ƙona wannan na kawo sabo sabida daz chemical ɗin shi ya fara tafiya ke nan sabida ma ka asami matsala bana jira sai ya tsufa, ya yayyage wanda zaka ga ka sa amma kuma sauro na shiga ta wani gu ka ga ba amfanin sa. Ina sawa daga ya ɗan fara tsufa nakan canza shi akan lokaci sabida in samu abin kare sauro net in samu in kare kaina daga cizon sauro. To wani ma daga na ɗan ga ko ba ma bai tsufa ba ma ya bule ba ko sanadiyan wani abu nakan samu na canza sabida ina da su da yawa a ajiye. Ba wai sai guda ɗaya ya gama lalacewa sai in je in nemo ɗayan kamin in siya ko kuma abinnan daman ina da su a ƙasa kuma saboda kare kaina daga cizon sauro. To ina amfani da shi sosai wani sa'an ma ko akwai sauro ko ba sauro nakan sa shi. Imma sauron ya zo ma bansan ya zo ba. To gaskiya ina shawartar mutane ma ko wanda basu amfani su ringa amfani don, don kare lafiyansu da kare lafiyan iyalansu da na ƴan'uwansu gabaki ɗaya ko na abokananka kuke tare ka basu shawara su ɗinga amfani da shi. Ni dai ina amfani da sauro net.

Eh, kuna da Wi-Fi a gida? Ah, mufa gaskiya ba mu da Wi-Fi a gida. A to, yanzu ba mu da Wi-Fi a gida. Dolaba kamfani bane gidanmu. Oh.

A'a ina yin ciniki a kasuwa sosai ma kuwa. Aƙalla in ban je kasuwa na yi ciniki ba, sai na kai sau biyar ma ya danganta. Inna gadama inji kasuwa sau uku, naga dama inje sau biyar, ya danganta. Ina ciniki sosai ma kuwa a kasuwa. Saboda kasuwa ma gun zuwa na ne. Sai dai in ba ta kama ba, inna kama zuwa kasuwa guna kaman zuwa gida ne. Dan gidana ma na kusa da kasuwa. Zuwa kasuwa inna so zan iya zuwa sau goma a rana kuma ina masu ciniki. To don kome zan saya cikin kasuwa nake zuwa da ina kusa da kasuwa. To sai daga siya ni kasuwa yana zuwa sosai kuma ina masa cinikayya sosai a kasuwa.

Ni gaskiya ba na duba kalanda kullum. Ni da ba ni aikin wata ba. Masu aikin wata su suke duba kalanda kullum. Ni ba na duba kalanda. Saboda ba, don saboda ba aikin wata nike ba. To an yi duba kalanda kullum ni ba wani muhimmanci. Da sanda na tashi duba ina so in san kwanan wata na duba wa yana. Na san kwanan wata kuma zan san lokaci zan san rana. To duba kalanda kullum ba aikina bane. Ba na duba kalanda kullum. Saboda ban ga abin da zanyi da duba kalanda kullum ba. Danina mai duba kalanda kullum sai dai mai aikin wata. Shi ma an beyar da waya ke nan. Yana da waya ya kamata idan ka gani a baya ba sai ya kalli kalanda ko ya duba kalanda ba. Wani da ya gani na duba kalanda kullum ba shawara bane mai kyau. To ni ba na duba kalanda kullum. Na san sanin lokaci, rana, kwanan wata, watan kan shi to zan gani a rana a lokaci dai ba sai na duba kalanda ba. Ni ba na duba kalanda kullum.

Am, ni ba ma san yaushe rabon da in kunna kendir a gida. Ni ba na kunna kendir a gida, tun daga, ga torchila me, mai caji. Muna amfani da torchila mai caji. Ne ba ma kuna kendir a gida saboda ni bana ma son kendir. Asali na ni ba mai son kendir ba ko da da nake kunna kendir dan saboda bayan da zan yi ne ya zama dula. Amma yanzu tun da akwai inda zan yi gaskiya bana kunna kendir a gidana. Na fi son ina da ken, ina da in bawai hasken waya, ina da torci mai caji. Ina da kuma babban shi ma mai caji, wato fitila mai caji. Da shi ya ishe ni in haska ko ina da zan haska. Ba sai na je na kul, kunna kendir ba gaskiya. Saboda caji ya ishe ni yanko ba sai na kunna kendir ba. Bana son kendir. Bana ma kunna. Rabo na da kunna kendir na mamanta shekaru ne masu ɗan dadewa, wanda ma ba zan iya tunansu ba a yanzu gaskiya.